Sau nawa kake duba saƙonni a aiki? Saƙonni ya kasance abu ne da nake dubawa mafi yawanci a aiki. Tun kafin ma in tafi wurin aiki, za ka ga sai na buɗe kwamfutata. Na duba gaba ɗaya saƙonnin da aka turo mana ta imel. Idan ma na tafi wurin aikin to tabbas a jikin kwamfutana akwai, akwai feji ɗaya da na bari domin duba saƙonni domin kuwa saƙonni suna da matuƙar mahimmanci musamman wayin da su ke da su ke da dangantaka da kasuwancin da muke yi ko kuma da aikinma da muke yi ina barin shi haka ne saboda bai ɗauka na wani lokaci sosai domun na duba su. Na kan iya duba gaba ɗaya sakonnin a cikin ƙasa da minti goma wanda zan ma wanda zan ma wanda zan mayar ma message suma sai in mayar masu duk a wannan lokacin ina yin amfani da dama kuma ina tabbatar da duba lokaci don in san lokacin da ya kamata in ba ma duba saƙonni. Duba saƙonni abubuwa ne wanda za su iya taimakawa musamman in kana kasuwanci. Musamman kuma idan kasuwancinka ya shafi abubuwa na yanar gizo. Wani idan ka ya tura maka saƙonni yaga baka buɗe ba sai ya fasa yin ciniki da kai ze ga ka man kai kana da, kana da wani girman kai ko kuma ayyuka sun maka yawa. Shi ya sa nake iya ƙoƙari na domin na ga cewa na ansa saƙonni bila adadin. Yadda amsa saƙonnin basu cika cimman lokaci ba kuma basu cika shiga lokacin aiki ba nakan sa ware kaman minti goma in gama duba komai se nan kuma ba zan ƙara dubawa ba se bayan wasu awoyi in ƙara dubawa idan akwai wanda zan asa sai na amsa. Saƙonni su ake kira da message kuma za ka iya samun saƙonni da yawa a WhatsApp ko kuma a Instagram ko kuma a email ko kuma a Twitter. Duka a wurin nan ana iya turo saƙonni kuma za ka iya samun saƙonni daga wurare daban daban. Saƙonni a zamanin da ana tura su ne ta hanyoyin rubuta, ta hanyoyin rubuta wasiƙa sannan a kai ofishi. Wannan ofishin su ne za su ɗauke nauyin kai wannan saƙon zuwa garin da kake so ka isar da wannan saƙon. Ban san ko nawa ake biya ba tun da lokacin da na taso ban ga ana yi ba. Tun a lokacin ma taso duka ofisoshin kai saƙo dukansu sun ma mutu dik ande na amfani da su a wannan lokacin. Shi ya sa nake cewa zamani be bar kome ba. Kuma su kan su, su kuma su kan su masu, masu yin saƙonnin yanzu ka ga dus sun rasa aiki. Shi ya sa idan kalla abubuwan da ake yanzu a wannan zamanin to akwai yiwuwan za ka iya ganin wani aiki da tabbas nan da ba da daɗewa ba tabbas sai an daina yin shi. Ayyuka irin su aikin gadin laburi da sauransu. Tinda yanzu haka ba wai an cika shiga laburin ba ne. Za ka ga laburi se de kawai ɗalibai su je su shiga su yi karatu ba wai dan su ɗauka tattafai ba. Wannan ya sa nake la'akari da duba abubuwa wa yan da suka dace da kuma sanin me ya dace da mutum ya yi za ka ga lokaci za ka ga wani lokaci mutane sun, suna mai da hankali sosai wurin ganin cewa sun yi wasu abubuwa masu kyau kuma sun san cewa suna da tsari a rayuwarsu domin kada gobe yazo ya kuce musu. Shi ya sa yanzu aika saƙonni yanzu ta email kawai ake yin shi. Cikin ƴan muntina ƙalilan ko kuma in ce saƙonni wanda ba su wuce saƙonni ƙalilan ba za a yi a gama kuma a tura wannan saƙon ba tare da wani ya yi bacce ba ko kuma an ce ba a ga wani ba ko kuma wani yana ta sauraran saƙon bai gani ba. A cikin ƴan mintunan nan waɗanda ba su wuce gaba ɗaya ƴan mintuna kaɗan ba za a tura kuma aka tura su shi ke nan. Shi ya sa zamani yanzu ya zo da chanji kala kala. Kuma du wanda bai ansa wannan canjin ba to tabbas zai ga yin a ƙokwanshi domin kuwa rayuwa za a dinga yi a bar shi a baya. Saboda zamani idan yazo ya canza abubuwa to dole a yi haƙuri a ansa wannan abubuwan in ba haka ba kuwa za ka ga ana yin rayuwa mara daɗi. Wannan shi ya sa za ka ga yawanci mutane abin da ba su fahinta ba shi ne ita rayuwa dole sai da zamani. Ansa saƙonni yanzu ya zama abubuwa masu sauki musamman in kana yin, kana, kana, kana ziyartar shafukan sada zumunta irin su Facebook, su Twitter, su Snapchat dika akwai, akwai, akwai, akwai, akwai akwatin, akwai akwatin ansa saƙonni da kuma tura saƙonni gaba ɗaya wanda ba se kasha wahala ba. Ba kaman lokacin da suka fara fitowa ba a wancan zamanin wanda babu wani abun tura saƙonni sai dai kawai ka yi, ka isar da saƙo kowa ya gani gaba ɗaya amma yanzu za ka iya ƙiɓewa.

Wani irin wasa ka fi so? Wani irin wasa na fi so ya danganta daga irin yanayin lokaci. Musamman yanzu ana iya shiga kala kalan lokaci, lokaci na zafi da na ruwa da kuma lokaci na sanyi. Duka irin wa'inan lokacin suna da irin wasan da nake so in dinga yi. Amma idan aka zo irin wasanni wanda za'a yi da 'yan uwa ko kuma da wannan, a cikin wasanni da nake so ina son badminton. Badminton shine wasan da ake bugawa, ana buga wannan ɗan abu mai iska wanda ake kira da shuttle. Sannan dole zaka sayi cricket bat, wannan shine wanda zai dinga taimaka maka wurin buga wannan ƙwallon a sama. Wannan bat ɗin ko kuma in ce net ɗin shine ke taimaka maka wurin buga shi ko da a ce ƙwallon yana can sama sama ne. Ina amfani da shi kuma ina yawan son wannan wasan. Tunda dai kayayyakin wannan wasan suna da ɗan tsada. Ma'ana dole yai ga ɗan ƙarfi kafin za ka iya, za ka iya fara wannan wasan. Saboda so, saboda siyan kayayyakin wasan yana da ɗan kuɗi sosai. Inda za ka ware gamone. Dole sai ka tabbatar da jikinka akwai jini kana motsa shi da kyau. Wannan hakan zai iya taimaka maka wurin rage ƙiba ko kuma in kana so ka rage gaba ɗai tumbi. Wannan wasa tana da daɗi kuma ana bugata a ko'ina a duniya. Domin kuwa har a Olympic ana bugata a matsayin babban gasa. Ana bugata a matsayin babban gasa. Wasa na biyu kuma wanda nake so in yi shine buga game. In na sama wuri muna zauna a gida to tabbas ina buga game. Ina ɗauko pad, ina in yi connecting mu buga game. Ai na iya buga game ɗin ƙwallo, game ɗin yaƙi da kuma game ɗin wasanni duka na mota. Duka wa'inan game ɗin suna bani nishaɗi. Kuma in dai bana yin kome kuma ina da lokaci to tabbas ina iya buga su in daɗe kuma ma ina buga su na tsawon mintuna ko awa ma ban damu ba. Suna da daɗi sosai. Matuka in dai ka saba buga video game musamman na wannan zamanin ma da zaka iya connecting din shi ta yanar gizo ka samu abokanin bugawa wanda za ku buga tare to tabbas za ka ji ya. Alfanu na internet da ya kawo musamman ma abubuwa na wasanni wanda zai taimaka maka ka haɗu da mutane wanda za ku buga wasa ba tare da sai ka je gidan kallan, eh gidan buga game ba. Za ka buga game da wanda kake so ba tare da kuma ka wani fita ba ko kuma ka je wani waje. Za ka samu nishaɗi a cikin gidanka ba tare da ka fita ba. Sannan kuma wasa na ƙarshe wanda shi ma ina son shi shine wasan buga bal. Wanda ake bugawa irin five a side dinnan. Za a je a samu wuri, a yi booking, a biya kuɗi na awa ɗaya ko awa biyu. Sannan sai a raba. In aka raba sannan a fara bugawa. Irin wannan wasan ina jin daɗin shi domin kuwa wasa ne wanda za ka ji shi yana sa ka ka yi aiki tukuru kuma yana sa ka ka yi numfashi da yawa. San nan kuma yana sa ka ka ji ka, kana zufa saboda tsantsan, tsananin, tsantsan irin tsabin wasan. Wasa ce wanda take da wahala kuma tana da daɗi. Saboda duk in kana yin shi za ka ji cewa jikinka kana samun fitness ma'ana kana rage wani abu a jikinka kuma kana yin exercise mai kyau. Wannan ƙwallon tabbas ina yin ta ne tare da abokanai. Muna zuwa mu biya kuɗaɗen mu sannan mu samu awa ɗaya mai kyau mu buga wannan wasan ko da minti talatin, talatin ne. Idan muka buga wannan wasan jikin mu na mana daɗi sannan mu na dawa.

Eh, ina kake cin abinci a wurin aiki? Wurin aikinmu wuri ne babba. Wuri ne wanda yake da girma sosai. Akwai wurare-wuraren kala-kalancin abinci. Duk wani irin abinci da ka sani akwai masu kawo wa. Sannan kuma akwai ɗan wurare wanda zaka iya zuwa ka ci kowane irin abinci. Ko gurasa ko masa ko kuma shinkafa ko kuma ka ci dambu da fate duka ana iya siyarwa a wannan wuraren. Ni dai wuraren da nake cin abinci, oda nake yi. Dakeda dai mai yin abincin ba ta da nisa daga inda muke amma kuma na kan yi placing oda ne ta kawo mun doya, soyayyen doya da ƙwai ko kuma ta turo mun da fried rice. Shi yasa yawanci za ka ga ni ins ofis nake ganin mai kawo abu ya zo sannan inje in ansa. Abun da ya sa na zaɓi yin haka saboda wannan lokacin da zan yi amfani da shi wurin fita in je in saya abinci zai iya sha-- zai iya cinye mun wani lokaci da ya kamata in yi wasu aiki. Kuma ban cika son in fita in je wuraren masu saida abincin nan ba ne saboda ban yarda da tsaftan abincin su ba wani lokacin. Musamman irin masu siyar wannan, wanda za ka ga ba wai suna da shago bane. To sai inga kamancewa akwai matsala in ci abincin su. Shi yasa na fi zaɓin in samu wata vendor mai siyarwa wacce na yarda da ita kuma wacce na san inda ake. Musamman wacce na san yadda take abincinta. Wannan vendor ɗin da nake sayan abinci a wurinta a yanar gizo na gan ta kuma na yarda da yanayin abincinta kuma yadda mutane suke da recommendin ɗin ta. Tun daga lokacin da na fara cin abincinta gaskiya na gamsu kuma abincinta yana da daɗi, matuƙa sosai. Abinci ne wanda take tsaftace shi kuma take yin shi da kayan ɗanɗano masu daɗi. Abinci ne wanda yake da daɗi matuƙa sosai. Domin kuwa in ba in da ace ba daɗi da na tabbata da tun da na sai na bar ko ban ƙara siya ba. Amma kuwa sai da na zama cikakken kostoman ta wanda yake mata ciniki a kowane lokaci ya kasance abincin ya zama wani abinci wanda na fi siya a cikin duka wuraren inda dai muka je wurin aiki. Wani lokaci ne kaɗai idan bana so in ci wani abinci sai in je in samu, sai in je in samu irin furar nan da kuma fura da nonon nan in sha shi shima ɗin. Amma wani lokaci kuwa na fi jin daɗin in ci abincinta gaskiya mafi akasarin lokaci. Domin zan iya cewa ma kusan dai kashi casa'in ɗan sha wani abu da daba tun da ba zai yiwu a ce ana cin abinci iri ɗaya ba kusan kullum. Bana cin abinci mai yawa sosai a wurin aiki domin kuwa idan na dawo na san akwai abinci sosai a gida. Kuma bana so in je in cika cikina saboda kada in kasa cin na gidan. Idan na kasa cin na gidan Madam ba za ta ji daɗi ba domin ta ruga, ta ware lokacin ta, ta yi amfani da lokacin ta sosai wurin yin wannan girkin. Shi yasa nake cin kaɗan domin idan na dawo in ci na Madam da yawa. Wannan wani hanya ce ta adalci. Zaka ga mutane da yawa, ma'aikata ko kuma ƴan kasuwa da yawa a lokacin da suka je kasuwa ko suka je wurin aiki sai su je su saki jiki, sai dinga cin abinci sai su cika cikinsu da abinci. Idan sun dawo gida ko da ace iyalansu sun musu tayi sai su ce ai cikinsa ƙushe yake. Hakan ba zai sa su ji daɗi ba, zai sa su karaya, su ji kamancewa su ba a barin su suna yin aikinsu ko kuma su ji cewa abun bai musu daɗi. Wanda yake cin abinci a waje gaskiya in bai yi wasa ba zai iya sabawa. Kuma idan ka samu ba za ka iya cin na gida ba. Shi yasa nake daidaita irin cin abincin da nake yi a waje domin bana so abincin waje yazo ya saba da harshe na. Kada in so in daina ganin daɗin abincin matana ko kuma in dinga raina abincin da take yi. Ina so ne kullum ya kasance in zama mai yabawa da ƙoƙarin da take yi da kuma abincin da take tsayawa tayi mana. Domin kuwa in ana musu haka suna jin daɗi kuma suna ƙara samun ƙwazo da kuma ƙwarin gwiwa wurin su ci gaba da yin abinciccika masu kyau kuma masu daɗi. Tabbas ya kama da a ce matanmu muna yaba musu ko muna nuna godu-- muna nuna godiyar mu akan duk wani abu ko kuma duk wani hidima namu da suke yi. Domin ba kowa bane zai iya yin wannan. Kullum a dafa abinci, a sauro, a ɗora, a ɗora sonwa da sauransu abu ne mai wahalan gaskiya. Amma kuma tabbas suna yin ƙoƙari kuma dole a yaba musu da wannan ƙoƙarin da suke yi. Domin kuwa ba kowa bane zai iya yin wannan, wannan, wannan ƙoƙarin da suke yi. Wasu ko da an basu an ko kuma an ce su yi tabbas ba za su iya yi ba. Wannan babban abu ne kuma babban, babban ƙalubale ne ma magidanta domin su kula da haƙƙin, su kula da haƙƙin matansu kuma su kula da haƙƙin iyalansu. Su tabbatar da cewa duk wani abu da suke yi Allah na ganin su kuma su dinga nuna, su dinga, su dinga yin ƙoƙari suna farantare su ba. Domin kuwa idan suna cin abincinsu kuma suna godewa su kansu za su ji daɗi kuma za su san cewa tabbas wannan abu da sukayi ne abu ne mai kyau. Shi yasa yake da kyau idan ka samu ka-kada ka dinga rainawa ko kuma ka dinga nuna cewa girki bai da daɗi ba. A'a, ka tabbatar.

Yaya kake jure wa zafi. Zafi idan akayi magana akan zafi za a yi magana ne akan yanayi, yanayi mai canzawa. Zafi ko kuma ace na ƙonewa to wannan shima daban ne amma bari muyi magana akan zafi na canjin yanayi wanda zaka ga ana shigan shi a ko wani lokaci musamman bayan damuna ya gama da kuma bayan sanyi ya tafi. Zafi wani irin yanayi ne wanda yake, wanda ba shi da daɗi sosai. Domin kuwa mutane da yawa suna shiga cikin takura da kuma cikin jinkishi a ko wani lokaci. Idan aka ce za'a yi zafi ma lokacin azumi to zaka ga mutane suna shiga cikin wani halin hau la'i domin kuwa zafi zai iya sa su azumunsu ya musu wahala. Ni dai da yake ban cika wani damuwa da yanayin zafi ba domin ko da yanayin zafi wani lokacin nakan iya lallaba ƙafafuwana in zan kwanta kuma lallaba sauran jikina saboda kada sauro ya cije ni. Amma na tabbata mutane da yawa basu cika son lokacin zafi ba. Wasu ma zasu iya fin zaben lokacin sanyi da lokacin zafi amma ni dai gaskiya na fi son ma lokacin zafin da lokacin sanyi. Domin kuwa lokacin zafi ina iya yin abubuwa da yawa. Ina iya, bana damuwa kuma bana yin irin muran nan wanda nake yi a lokacin sanyi. Ya sa ni dai zan iya zaben lokacin zafi bisa lokacin sanyi. Domin kuwa lokacin sanyi gaskiya lokaci ne wanda ban cika so ba. Dud dadai yanzu na fara samun canji a jikina. Zaka ga kuda lokacin zafin ne tabbas ina ɗan iya yin ƙoƙari, ina ɗan iya yin ƙoƙari in, in saba da shi. Idan na saba da shi sai ka ga gaba ɗaya bai mun cika damuna ba. Amma yanzu dole gaskiya in ce maka zafi yana, yana, yana, yana wani, wani yanayi ne marar daɗi sosai. Yadda muke jure mu lokacin zafi shine zamu dinga sa kayayyaki marasa nauyi kuma zamu dinga sa kaya, zamu, zamu tabbatar ba mu cika sa kaya baƙaƙe ba domin kaya baƙaƙe suna jan, suna jan zafi sosai. In ka shiga rana da kaya baƙaƙe a lokacin zafi sai dai kawai a kanka kana keta zufa. Gaba ɗaya jikinka ya kaɗu kuma kana shan wahala. Amma kaga kuwa mu yanzu a wannan lokaci na sanyi. Wannan lokaci ne, wannan lokaci ne wanda wasu da yawa suke, suka ma fi so. Shi dai hei dai kai ka ɗauko rigar sanyi ka lallaf ka a jikinka. Shi kuma zafi ko dole ka san irin kayan da zaka dinga sawa saboda kada ka je ka cutar da kanka da wani wannan, ka je ka cutar da kanka da yanayin. Domin yanda yini ne wanda wasu suke shan wahala sosai a cikin shi. Ni dai ban cika son wahala ba. Musamman masu ƙiba sune zakaga sunfi ko kawa da lokacin zafi domin lokacin zafi duk sannan kuma suna kula da kansu. Jikinsu za ka ga yana yin luwai luwai, yana yin ƙam, yana yin yanda ya kamata amma kuma zama a ciki rana sosai gaskiya zai iya saka ka yi baƙi sosai musamman idan rana yana gasa ka direct. Wannan ranar da yake da zafi sosai shine zai iya saka ka dinga jin jikinka, ruwan jikinka ɗiga biya jiki ya ƙone. Idan ruwan jikinka ya biya ya ƙone sai ka ga gaba ɗaya jikinka bai maka daɗi. Sannan duk ka bi ka moka ɗe, ka yi baƙi, ka lalace. Shi ya sa yake da lok, yake da, yake ake bada shawarwari. Likitoci ma sukan bada wannan shawarwarin cewa ku dinga shan ruwa mai yawa a lokacin zafi. Dan ni kai na da ban cika shan ruwa sosai ba amma a lokacin zafi nakan iya shan ruwa leda, leda, leda uku, leda huɗu, leda har biyar wani lokacin musamman idan zafin ya kai zafi. Shi ya sa yake da kyau a duk lokacin zafi mutum ya tabbatar yana shan ruwa sosai. Wasu kuwa har ƙarin ruwa ma suke makansu suna shan irin wannan abubuwa masu ƙarin ruwa domin ruwan jikinsu ya cika nu, ya cika ƙonewa da wuri sai ka ga gaba ɗaya fatarsu ta yi wani yaushe yaushe, ta yi wani logo logo. Alamu ya nuna cewa dai babu ruwa mai yawa a tattare da jikinsu. Amma dai ya kamata dai mutum ya kasance yana shan ruwa a kai a kai saboda kar ka je ka faɗi ka sume. Domin lokacin zafi tabbas lokaci ne wanda yake da, yake da, yake da sa ƙishi sosai. Wancan azumin na yi azumin a wani gari ne Kano. A can zafin su ya yi yawa sosai su ma azumi da ƙyar ake kai wa. Allah ma ya sa ni.